Eh yawanci kafofin yada labaran da nake amfani da su ina amfani da rediyo ne, sai irin su BBC amma yawanci kallo nake a waya gaskiya. Eh ina amfani da DW da sauran su duka duk ina aiki da su. Sa'annan wani lokacin ma ta WhatsApp da soran su.

Eh ina tafiya da sauri, ina tafiya da sauri in ta kama, saboda kamawa take tafiya da sauri. Wani lokacin za ka tafi a hankali, wani lokacin kuma muna tafiya da sauri. Idan inda za ka je yana da nisa sabida ka cinma inda ka ke so ka jiga, dole za ka yi tafiya da sauri. Sai dai in wajen bayi da nisa za ka iya tafiya a hankali.